Mene ne manofin, manofin a cikin abokanta.

Wani irin sabulu kake manufi da shi?

Kana yin waka a cikin zuciya.

Wane shago kake fi zuwa.

Sai nawa kake amfani da ita ne?

Sai nawa kake amfani da wayinka?

Menene babban nasara da kuke sanu a cike?

Wacce hannu kake fi so da yita?

Kana fin so kayan zaki ko gari?

Kana iya yin duba laba--

Yaya ka na gani daga taka-takasuwance?

Kana ko ya wata ya re?

Wani lokacin na rana kai ke fi so.

Wa, wa yanka ta na daidaita hasken da kan ta.

Wani lokacin shekara ka fi so.

Kana kwana agado ko kasa.

Kana finson miya mai zafi ko sanyi.

Yaya kake magana ce koke-koke?

Kana fiinso hawa mai takala ko?

Kana yin dafa abinci?

Wani irin yanayi ka fi so?

Kana da sa hanu a tsakanin ku?

Kana jin kukan zakara da safe?

Yaya jadawali a cikin ku ya ke?

Menene yake sa kayi dariya?

Kana jin sauron ƙwarai?

Kana sabunta shirin, shirin kwamfuta?

Wane alama ne baƙo ke suke?

Wa yake na cika ajiya.

Kana son zama kusa da taga?

Ka na yin kunun wuta.

Yaya danganta karku da maƙwafta take.

Kana ni kan jiki da safe.

Kai nawa kake kidaye ka yiyi ke.

Wa ce rana ce ma mafi mafi kwarai a mako.

Wani irin ƙasan gidan ku yake da shi?

Me ka ke yi da yamman ƙarfe ƙarfe ka kwanan?

Kana yin rera waka? Kana yin re.

Me ka ke yi don don ƙara aiki?

Me kake siya daga kasuwa?

Kana zamanka.

Wani abinci kake jin daɗi?

Yaya keke tsaron ayukan dasu ke fi?

Kana zuwan aiki a lokacin dai dai.

Wani irin burodi ka fi so?

Yaya kake yin mena azinan wuta?

Wani irin ice cream ka ke fi so?

Wani irin nama ka fi so?

Nawa bokiti kuke da su a gida? Hira-hira.

Kana binkicen tufafi.

Me kakeyi inda farkon lokacin da ka isa?

Yaya dangantanku da abokin aiki?

Ka na raba abincin ku da mutane?

Wani ya yan ita ce ka fiso.